Rashin kiran manya da sunansu kai tsaye ku bayyana wannan ladabin da yadda kuka koye shi. Eh gaskiya rashin kiran manya da sunayensu wannan ladabi ne, ɗabi'a ce mai kyau kuma ɗabi'a ce ta musamman. Saboda indai mutum ya girme ka kar ka sake ka dinga kiranshi da sunanhi. Kawai ƙarin ga kiranshi da yankiyar yaron shi kamar irin in sunan yaron shi Ibrahim za ka ringa cewa Baban Ibrahim ko Abban Ibrahim. To wannan girmamawa ne babba kuma shi ma zai ji daɗin irin wannan girmamawa da kake mai. Amma akasin haka wa'insu su kawai direct katse za su ringa kiran mutum da sunanshi. Su ba za su ringa lauyawa ba, su ringa cewa Baban Wane kawai in sunanshi Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim wai ko me ya sa. Oho su ba za su iya kiranshi su ɗan lauya ba. To kaga wannan bai dace ba. Ɗan kamar ma su 'yan boko sun fi yin haka gaskiya. Amma su da yawa wa'insu wani ma ba'a sanin sunanshi. Sai dai a ringa Baban Wane, Baban Wane, Baban, Baban, Baban, a, Baban wannan, Baban Kabiru, Baban Kabiru. To ba a taɓa sanin sunanshi ba. Sai dai an ji an tashi ana cewa Baban Kabiru, Baban Kabiru ashe sunanshi ma Ibrahim. To kaga wannan yana da matuƙar muhimmanci. Akwai kuma mata ita ma za a tashi ana ce mata Maman Dadi, Maman Dadi to ashe sunanta Aisha. Ba kowa ya san sunanta ba. Sai dai kawai a ji an tashi ana ce mata Maman Dadi, Maman Dadi. To kaga wannan ladabi ne mai kyau kuma yara in suka ɗauka haka suka cigaba gaskiya iyayen su ma yaran in su kai za su kwakwaya gun iyayensu. Ana nan ana nan ko da su ma sun yi aure, sun girma, sun riga sun ɗauki irin wannan ɗabi'a da ita za su cigaba saboda su yara suna kwakwayan abune gun mamansu. Duk abun da maman ta ke yi da baban. To suna nan suna ɗauka a ƙwaƙwalwarsu ba wai zubarwa suke ba ajiye shi suke yi suna saving. Saboda duk abun da suke yi mai kyau za su yi ƙoƙari su ringa yi saboda suna tunani nan gaba in sha Allahu su ma za su ringa kwatanta ƙirin haka. To kaga wannan ɗabi'a ce mai kyau kuma ɗabi'a ce ta gari. Ɗabi'a ce wadda ta dace. To wannan shi ne abun da na sani gaskiya a irin fannin wannan ɗabi'a mai kyau in.

Kana ajiye kwalin bayanan ku? Eh, ajiye wa kwafin bayanai yana da matuƙar amfani a ko da yaushe. Saboda in kana ajiye wa ananan ananan wata rana za a iya zuwa a nema kwafin bayanan naka. To in kuma ba ka ajiye shi ba, to ka ga akwai matsala gaskiya. Shi ya sa ake so mutum yaringa ajiye kwafin bayanai akai akai. Saboda akwai lokacin da za a zo ana neman shi, akwai abubuwan da za a yi da shi. To in dai ba ka ajiye ba to ka ga zai iya zama matsala sosai ma. To ajiyewan yana da amfani sosai da sosai. Shi ya sa ake so ka samu gu mai muhimmanci wanda ko ina ne ka samu gu maimuhimmanci. In a gida ne, ka nema durowa wanda ka san yara basa wasa suna ajiye kayan su a ciki, ka ringa saka wannan kwafin bayanan. In kuma ba a nan ba ne, ka nema inda ya dace ka ringa ajiye wa kwafin bayanan. A gun kamar a ofis haka, inda kowa ba zai iya zuwa ya ɗiba ba. Saboda wani zubin ka ajiye kwafin bayanai a ofis, wai suna zuwa suyi bincike, 'yan bayanai masu muhimmanci ne sai su ringa zuwa suna kwashewa, suna yin amfani da shi. To ka ga wannan bai dace ba. Saboda sirri ne wanda aka baka yakamata ace ka dinga adana shi in ka ce za ka ringa sakin su, in ka ce za ka ringa sakin su, to akwai matsala gaskiya. Shi ya sa ake so ka ringa tsayawa ƙa fahimta sosai sosai. Don shi ajiye kwafin bayanan zai ƙara ma kamfanin ku muhimmanci. Saboda akwai lokacin da wani kamfanin ya zo zai haɗa kasuwanci da kamfanin ku zai ce a kawo kwafin bayanan wanda aka yi kasuwanci na baya. To in suka zo suka dudduba suka ga eh gaskiya kun yi abin da ya dace, to za su ce gaskiya ne wannan ya kamata ace su yi kasuwancin nan da ku. Saboda kuna da matuƙar muhimmanci a ɓangaren irin wa'innan kasuwancin. To ka ga ajiye kwafin bayanan shi ne ya sa za a ba ku wannan kwangilan. Da ace ba kwa ajiye kwafin bayanai, ka ga ba za ku taɓa samun irin wannan kwangilan ba. To ajiye kwafin bayanai inda ya dace shi ne zai sa a ba kamfanin ku kwangilan kuma kuma za ku ji daɗi sosai na wannan in aka ba ku. Kai.

A ganin ku meyasa ya ke da wuya mutane su sauya ɗabi'ar su? Eh gaskiya yana da wuya gun waƴansu waƴansu kuma be da wuya saboda waɗansu sauya ɗabi'a gun abokanai ne, abokanan banza zasu ɗauke su lokaci ɗaya su sauya musu ɗabi'a. Dan zakaga kawai yaro yana nan lafiya lafiya, kawai abokinshi na zuwa zai ɗauke shi su fara fita ana zuwa shaye shaye. Tun ba ya sha suna banishing da wari su suna sha ana nan ana nan tun baya sha sai yadawo shima yace zai fara sha. To yana zuwa yana fara sha to ka ga sun canza mai ɗabi'a kenan. Saboda abokanai su suke jan yaro su ringa mai wannan amma kuma hadda addu'ar iyaye yakamata suma su ringa ma yara addu'a. Saboda in basa ma yara addu'a, ɗabi'arsu tana canzawa ta nan ɓangaren. Eh kuma akwai ƙirin gida da mutum zai je ya zauna. In ya zauna nan ma zai haɗu da ƙirin ƴan gidan zasu iya sauya ma yara ɗabi'a. Kuma in suka ɗaura ma yara ɗabi'a to babban matsala ne don wani gidan wata ta haɗu da waɗansu zasu iya koya mata ɗabi'a mara kyau su ringa fita ko kuma su koya mata sata ko su koya mata wani abu dai ma wanda bai dace ba. Saboda da yawa ana ɗaukan irin wainnan ɗabi'un a wurare daban daban to dole sai dai a ringa haɗawa da addu'a Allah ya shirya kuma Allah ya kiyaye. Saboda ita ɗabi'a bata da wuyar canzawa a gun yara. A gun manya ne take da ɗan wuyar canzawa. Kuma ita uwa duk ɗabi'ar da take yi ita yaranta suke gani suke ɗauka. Walau mara kyau take yi walau mai kyau. In ta yi mai kyau kanta ne ita za'a yaba. In ta yi mara kyau to ita ce za'a zaga saboda ana zuwa zaginta za a ce "ai gun mamanshi ya kwaikwayo ko gun mamatta ta kwaikwayo". Duk abun da ake a gun mamatta ne mamatta ce me laifi. Ita ta koya mata wannan ɗabi'a. Tana ganin ta bata ƙwaɓanta kuma bata hanata duk abun da ta ga niyya za ta yi. To ka ga ita uwa ita za'a ringa zagi kai tun da uba baka nan ka tafi kasuwa. Amma duk da haka wani zubin shima uba ana ganin laifin shi ne ya bari yara suna ɗabi'a saboda shi zai ringa ma matarshi faɗa. Saboda in bai mata faɗa to shima za ce laifin shi ne.

Nawa ne yawan danginku a gida? Eh gaskiya danginmu suna da yawa sosai. Ba zan iya ƙayyade ko su nawa bane saboda yawansu ya wuce misali. Suna da yawa bila adadin fiye da yadda ake zato saboda dangin mamana sun fi na babana yawa waƴanda na sani gaskiya. Saboda dangin mamana suna da yawa a Kaduna, suna da yawa a Kano, suna da yawa a Niger, suna da yawa a Nasarawa, suna da yawa a Ibadan. To kaga dangin baza su iya ƙirguwa ba sai dai kawai ka tsaya ka yi misali, ka yi estimate ka ga nawa ne. Amma saboda daga gidanmu duk suka tashi suka watse, kowa ya tafi wurare daban daban suke gudanar da abubuwan su. To ka ga wannan dangi ne waƴanda gu ɗaya suka taso kuma suka rarrabu. Wani ya can ya tafi fatauci daga can ya koma can. To ka ga daga gidan mu suke. Dan sunfi mutum talatin a gidan namu amma kak-kasuwa suka yi. Wani ya yi Ibadan, wani ya yi Niger, wani ya yi, har akwai wanda suka yi Lagos ma. To ka ga wannan dangi ne wanda suka ka-kakkasu suka tafi neman kuɗi. Ka ga ba su taɓa iya ƙirguwa ba a wannan. Dan ka ce za ka tsaya ka ƙirga su suna da yawa kuma da suka je can ba wai su kaɗai ba ne saboda da iyalansu suka tafi kuma suna hayayyafa. Wani yana da yara goma, wani yana da ashirin, wani yana da biyar, wani yana da shida wani bakwai. Saboda wani matanshi uku ne wani kuma biyu wani ɗaya. To ka gani yaran dole za su taru da yawa saboda dangi ne wanda ya haɗa mutanen da ba a tunani kuma gaskiya suna da yawa. Kuma suna da haɗin kai saboda ko mutum in zai aurar da mutum to dangin suna zuwa biki. Zaka ga an yo mota guda biyu ko mota uku an zo mai biki. To ka ga wannan dangin suna da haɗin kai sosai kuma daman haka ake so. Duk dangi ace suna da haɗin kai saboda in dai suna da haɗin kai za su taimaka ma juna fiye da yadda ake zato kuma dama haka ake so. Saboda haɗin kai shi yake taimakama kowa da kowa saboda a samu yadda ake so. Dan dangi mai haɗin kai ba yarda za a yi a ce, a ce su a samu, a ce ba su da nasara a wani abu saboda za su yi ta samun nasara ne da duk abun da suka sa a gaba. Saboda me ya sa? Saboda ƙarfin da suke da shi. Dan shi ƙarfi daman yana zuwa ne a kan yanda in kuka haɗa kanku kuma kuka ci gaba da gudanar da abun da ya dace. To ba yarda za a yi wani ya zo ya ce zai ci nasara a kanku. Bai isa ba saboda kanku a haɗe yake. Shi ne.

Ku gaya mana game da shagon da yake kusa da ku. Eh, akwai shaguna ma ba ma shago ba gaskiya kusa da mu. Abubuwan da ake siyarwa kowanne daban-daban ne. Akwai shagon da ake siyar da irin kayayyakin waya haka. Suna kusa da mu. Ana siyar da case ɗin waya, ana yin caji kuma ana yin POS. Ko nawa kake so a shagon za ka iya cirewa a baka ko nawane. Saboda suna da kuɗi, suna da jari a gun. In ma dubu ɗari biyar ne ka zo to za a iya ba ka. Akwai kuma case da ke suke siyarwa na waya. Akwai na ɗari biyar a shagon, akwai na dubu biyu, dubu ɗaya da ɗari biyar, dubu ɗaya in dai ka zo. Akwai kuma kondom jaket na waya. Shi ma ana siyarwa a shagon. Duk hawa-hawa ne, gayi nan gayi nan. Akwai kuma kan caja. Shi ma a shagon suna siyar da kan caja da ear-piece. Duk suna siyarwa. Sannan akwai wani shago kuma kusa da mu shi ma provision ne. Shi kuma akwai irin madara da ake siyarwa da bonbita da, da madara da bonbita da kuma irinsu suga da ƙwai har da sauransu dai akwai abubuwa da yawa da ake ɗan siyarwa a wurin kuma yana taimakawa sosai da sosai. Saboda mutane suna jin daɗi sosai. Saboda shagon kayan shi yana da sauƙi har da shinkafa ma yana siyarwa a shagon wanda irin ta awo ce haka akwai wake, akwai taliya, spaghetti taliyan amma ba wai kala ɗaya yake siyarwa ba. Akwai a-awo da ake siyarwa. Akwai kuma wanda ake siyarwa ta buhu haka. Akwai wadda tana gidan ta saboda kala kala ne mutumin da yake kawo taliyan wadda dai tafi sauƙi ana siya. Akwai kuma masu siyan mai tsada saboda ai ƙarfin wani ba ɗaya ba ne da na wani a shagon. Sannan kuma akwai wani shago shi kuma kayan da suke siyarwa irin kayan makulashe-makulashe ne. Akwai tsire, akwai balangu, akwai waina da ake yi a ciki akwai gurasa. To duk abinda kake so in waina kake so zasu siyarma kuma gurasa ma kake so za a yanka ma ita a sa ma yaji ka ci. In kuma tsire kake so za a yi ma. Akwai wanda su suka zo za su ce a ba su tsire na ɗari biyar, a sa musu gurasa na ɗari biyu. Akwai kuma wanda in suka zo za su ce a ba su tsire na dubu ɗaya, a sa musu gurasa na ɗari biyar. To haka za su raba a sa musu yaji. Akwai cucumber a gun yana haɗawa da shi. Akwai kabeji yana haɗawa sannan ya saka yaji, ya sa a takadda ya ƙunshe ya ba mutum. To in kuma gurasa mutum yake so zalla ita ma yana siyarwa yana yankata. In kuma balangu ne mutum yake so, shi balangu ba a sa mai wa'innan. To zai yi ƙoƙari ya siyar ma da mutum balangun. Ya samu balangun nan ya adana mai, ya zuba mai a takadda sannan mutum ya je ya ci. Saboda shi balangu nama ne zalla. Shi kuma tsire akwai ƙuli-ƙuli da aka haɗa dashi shi kuma balangu babu wani abu da aka sa mai daga yaji sai mai wa'inda aka haɗa dashi kawai shi ne. Sannan mutum za a zuba mai balangun ya je ya samu ya ci. Dan balangun ma yana daɗi gaskiya sosai saboda zaka ji wani ƙamshi da yake yi in mutum ya haɗa dashi komai da irin abun da yake burge shi.

Yaya kuke biya, yaya kuke biya da waya? Eh, ina kuke biya? Yaya kuke amincewa, me ya faru? Eh to, biyan kuɗi da waya yana da matuƙar amfani saboda yanzu majority a Najeriya, gwamnatin Najeriya ta juya babu kuɗi cash. Buni buni babu wanda baida banki indai kana business da indai baka da banki ma, to gaskiya kayayyakinka ba siya ake yi ba. To wannan bankin da ka buɗe, saboda akwai wanda shi bai da cash yana da kuɗin ne a account. To lokacin da ya zo, lokacin zai yi ƙoƙari ya zo ya biya ta waya, ya siya madara, ya siya bonbita, ya siya siga da biredi. To yana zuwa, yana zuwa kawai zai siya, a kai lissafi kuɗi ka zane. Zai ce mai shagon ya bashi account number. Bayan ya bashi account number, to sannan zai biya shi ta waya. Akwai kuma waƴanda su a shago in ka siya basu da account, zasu ce ma basu basu dashi, sai dai kaje gurin mai POS ka ciro sannan ka basu to kaga wannan yana da matuƙar gaskiya matsala irin wannan, saboda in ka ce za ka dinga yin irin wannan, to akwai matsala. Ba kowa bane zai siya kayan ka a gurin. Ya kamata a ce dai in kana da shi, ya zama a ce ka buɗe bankin. Duk wanda zai siya cash, ya baka cash in kuma wanda zai biya ne ta account, ya biya ta account. To haka ya kamata a ce kana yi. Ba wai ka ce kai dole sai an biya ka ta hannu ba an ba ka cash. Kai ba ka so a saka ma a waya. To lokacin da kace baka so a waya, a lokacin kwastomominka zasu ragu. Za su koma wurin da ake biya ta waya saboda abun da ya sa kuɗin ne su kayi ƙaranci yanzun babu su a hannu. Dole sai dai wani ya ce ma shi biya zai yi. Majority waƴansu ba yawo kuma su suke yi da kuɗi ba. Kuɗin nasu yana cikin account ɗin banki. Ko me zasu yi kuɗin na banki, sai dai idan ka amince ka ce eh ka yarda, to sai su tura maka in kuma ka nuna, ka nuna, ka nuna ba ka yarda ba, to shi ke nan za su ce to su sun fasa siya bari su yi gaba. Ko abin hawa ne, wani shi yanzu in ya je ta waya yake biya. Ba zai ce wai kaza ba ko kaza, a'a tambayan ka zai yi. Kana da account eh, sai yace tura ma zai yi. To in ka yadda, sai ya tura ma. In kuma ba ka yarda ba, sai ya ce to ya fasa hawa abin ka. Amma yardar shi ya fi gaskiya, saboda buɗe account ɗin yana da muhimmanci. Duk wanda ya zo ya ce ma tura zai yi, sai ka ce mai ga account numbar ka ya tura. Wanda kuma yace shi zai baka kuɗi cash ne, sai kace to ya baka to wa'innan abubuwan yana da matuƙar amfani sosai sosai kuma yana taimakawa yadda ake buƙata. To shi ya sa ni ma nake son irin wa'innan biyan da ake yi ta waya. Don nafi biya ta waya ni gaskiya. Bana biya ta wai hannu. Ko da yaushe idan na tashi, ta hannu nake biya. Ba wai ina biya bane ta irin hannu. Dan kuɗina na banki. Ko da yaushe duk abun da zan siyar, duk abun da zan siyar, ina ƙoƙari ne na biya ta waya saboda ya fi sauƙi. Ina nuna zan nuna ma.

Kana koyan wata yare? Eh, akwai yaruka da yawa a Najeriya da muke da su. Muna da yaruka a Najeriya sun kai yare ɗari biyu da wani abu daban daban. Kaman mu nan Kaduna, muna da yarurruka a Kaduna za su iya kai wa ina ga wurin guda koda talatin ne. In ka je Neja, su ma suna da yaruka zai iya kai wa arba'in ko talatin. In ka je Sokoto su ma akwai ɗan wa'yan su yarukan, ba wai Hausa bane kaɗai. Kano ma in ka shige ta su ma suna da ɗan yaruka da yawa. Adamawa su ma suna da yaruka da ɗan yawa. Sannan ka je Maiduguri, Kanuri dai sun fi yawa amma su ma akwai yarurruka. Sannan in ka je Lagos akwai Hausa, akwai Yarabawa, akwai yarurruka amma dai Yarabawa sun fi yawa a garin. To kowane gari suna da yaren su. Dan ina koyan wani yare, yarurruka ma ba ma yare ba. Akwai Nufanci da nake koya, na iya ɗan wani abu daga ciki. Akwai Ekubelezu, akwai Egu Ekichi, akwai Neragucu. To duk wannan yaren Nufanci ne. Na fara iya wa sai na Yarabawa su kuma gaisuwa ne. Eh karo, duk wa'inan na iya wa'yan su daga ciki. Sannan akwai Salkawa da Dikkawa. Su ma yare ne wa'inda suke gudanar da yarurrukansu a Neja, ba a Nigeria ba a nan Kaduna gida ba. To irin wa'yannan yarukan da ake gudanarwa. To dole sai mutum ya tsaya ya natsu zai, zai, zai koyesu saboda yaruka suna da banbanci gaskiya amma gaba ɗaya dai a Najeriya yaren da ya fi kowanne, kowane yare yake so ya ga ya iya shine Hausa. Dan Hausa ita ce ta mamaye Najeriya gaba ɗaya. Kuma da ita duk inda ka je lungu da saƙo akwai wa'inda suke jin Hausa. Saboda ita Hausa ta zama general language a Najeriya kamar yadda, kamar yadda Turanci ya zama shi ma general language a duniya gaba ɗaya. Duk inda za ka je ya kamata ace kana jin Turanci. In kuma ba ka ji ya kamata ka san wani wanda yake ji. Kaman French amma French dai bai zama shi general language ba. Akwai garuruwan da ya zama kaman shi French general language ne amma gaskiya ban da Najeriya. Dan mu Najeriya ana yin French amma ba wai sosai ba. Hausa ma yafi French ƙarfi a Najeriya. Hausa yafi Turanci ƙarfi a Najeriya saboda shine yaren da ya fi kowane yare yawa da kuma ƙarfi a Najeriya. Kuma yare ne wanda daman na ce a Najeriya akwai yare ɗari biyu da wani abu. To duk gaba ɗaya yaren duk suna so su koya Hausa saboda shi Hausa general language ne. Daga Hausa sai Yarabanci su ne na biyu. Daga Yarabanci sai Inyamuranci su ne na uku. To wa'innan yarukan guda uku sune masu ƙarfi a Najeriya amma Hausa duka ta mamaye su kuma Hausa ce ita ce kan gaba a yaruka kuma da ita ake amfani a kowane lungu da saɓo. Dan da dai ana ɗan yin fijin brokin kenan daga baya aka watsar da shi aka dawo yin yaren Hausa. Saboda yaren Hausa shine lamba ɗaya yanzu zaka a Najeriya kuma koyon shi yana da daɗi sosai.